Ina son kallon faɗuwar rana. Wani zubumma na kan nemi kyamara an aji in hau wani dutse a nan garinmu Kano, wanna Dala saboda muna buƙatar irin wannan yanayi. Na, na ɗauka hoto ɗinnan, na ɗauke shi. Ina buƙata shi sosai sosai. Na kan yi wannan abun saboda in samu in kalli rana da shi saboda in yi amfani da shi wajen talla ko wajen wasu abubuwa. Sosai ina son yanayin faɗuwar rana saboda da yanda yake tafiya ta ɗan ja ɗinnan a hankali a hankali sannan kuma ta canja kala ta zama, ta zama yaluwan nan. To idan ta zama yaluwa a hankali kuma sai ta fara baƙi, sai ta fara baƙi. Ina son wannan yanayi amma kuma yawanci gaskiya sai naje wannan dutsen sannan nake samun ganin ta wannan yanayi. Ban fiya samun ganin ta a wasu abubuwa ba na wannan. Ina son ganin faɗuwar rana sosai izan. Yana ɗaya daga cikin abunda nake so kuma nake sha'awa, saboda yana birgeni kuma yana ɗebemin kewa sosai.

Eh na fi son kallon series fim, shi ma series fim sun irin adventure yanda kuma archaeologist wanda suke fita suna binciken wani abu ko kuma wannan masarauta ce ana rigima da ƙwaccen masarautar. To ina sonsa kamar yanzu irin na ƴan korea dinnan da suke na masarautu na yaƙi da takobi shi ma kaga adventure ne ina sonsu sosai. Sannan kuma ina son series wanda za a ce mutum ya tafi bincike ko sun sauka a kan, yanzu akwai wani fim da nake kalla One Hundred. Na ji daɗin shi in ina wajen season three. To ina son irin waɗannan finafinan masu series. Dogon zango? Eh dogon zango ba don komai ba saboda yana ƙayatar da ni kuma ina jin daɗinsa. Ko da kana so idan ka ga gab da za a gama ko da ka ce "Kai bari in bari sai anjima". Idan wani abun ya faru sai ji ka ce "Kai sai na ci gaba bari in tsaya na ci gaba". Bayan sai na ƙarasa kaza sai na to haka ina sonsa gaskiya ina son na fi son series fim adventure ko archaeologist ina sonsu.

A'a, ina ina shukawa. Yanzu dan gefe na can ga wata tukunya da na samu nake shuka aloe vera wanda ami ɗaki na take amfani da shi wajen hanyar amfani. Sannan gefe guda kuma akwai inda nake dan shuka tumatur na yara da ake wasa da shi idan ya ɗan girma su ɗauka su ci. To gaskiya ni mutum ne mai sha'awa da yin shuke shuke a cikin gidansa. To akwai irin kwanuka haka na ƙasa guda biyu aka yi na fula wannan da aka yi na fulawan da ake sakawa. To a nan muke don shuke shuken wani zubin haɗɗen alayyahu kuma muna dan shukawa. Mukan yi saboda yin miya da shi. Sannan kuma a gefe akwai bishiyar zogale wanda idan ta fito ita kuma ake amfani da ita wajen jajjaga shi, mu zuba mu zuba madara mu dinga sha saboda shi kuma ƙarin lafiya da sa kuzari. To gaskiya ni mutum ne mai sha'awar yin ɗan shuke shuke haka, in ɗan saka tsire-tsire a gidana haka na ɗan kayayyaki.